Eh gaskiya na farko dai ina amfani da WhatsApp, na biyu kuma Facebook, na biyu kuma Instagram, na huɗu kuma TikTok. Wa'innan kafafen sada zumuntan gaskiya su nafi amfani dasu. Na biyar ɗinsu shine Telegram. Telegram saboda tana nan ina da yawan zuwa inje inyi searching ɗin karatun malamai in ringa saurara.